Ko daya, manengami da hutu da rana wasu tunanin manufanawa. Ina na san lokaci nawa. Nawa ne lokacin karanta kanɗako ta baya? Mandanoni ta Kur'ani kawai a lokaci nawa din farawa.

Me kuke faɗan wan so so? Aboki na ba ku ganin batun da dadewa. Wasu tunanin fa da ba. Kalmomi fari ko me kuke tambaya? Me kuke tauna wa? Manna shiga fannin tuwo, abinci na, be aiki.

Ko giya manya, gyada ya kuke taimakawa wa tsofaffi na unguwa. Wasu tunanin firewa ya ya kuke taimakawa tsaunawa? Yaya gyafara ban kadaku karanta ta bayan dawon ɗanoni. Tunani da ya karfi, tagora ne kawai.

Wurin da kuke yawon zuwa nisan na wane, kuma yana ɗaukar lokacina ba. Ku sitona ni nu fulawa muyi sa lokaci. A lokacina na da amsi na akwai kuɗi nera ɗari kamin kuke zuwa da kasuwa.

An gane ku. Mene ne abota mai ƙiyau? Wasu tunanin firawa. Muafi muhimmanci yaya ake gane. Inci abinci na Zunan an abokina ya aike ka. Zunan ban damuwa ina gane ki. Ai mu'minaci.

Eh, aikin gida yake rabuwa a iyalin ku, bana wa yake yi nema. Bana da aiki, zan ci abincina a shiga fa na tuwo, shiga fa na jollof rice, ya aka sare, miya ake sauya wa a mako bana.

Ku gaya ma nan gamen de abinci yara, bashi tunani numfiri ba, min chu ke ku, min chu ke ki, ya ya ake lalace su, kiru kirin chacha ban yanda gwanda noni, tunani da kirifi ka guda ne kawai, bana jancici na aboki na.

Ko gaya mana, gaminda yanayin kasuwa da yadda suke sau'nna, mi suke sayarwa baciranna ina kwanan nahiji, a akisara faraci, zan ci abinci, ina cinye abinci a fura da aiki.

Ku gaya mana, gamin da a yukunda yara suke a gida, wasu tunanin faɗa ba. Me ake basu? Ɗaga wannan cike du, wa ya ke duba? Kaɗa ku karanta a gaban ɗawon ɗanana, tunani da ƙarifi.

Ku gaya mana lokacinda ku ka taimaki makwabci ko ci ya taimake ku kwashe tunani na mufarma. Miyan faru, yaya ka zanci mun yi ya asauya ban ya aka lokaci na damfa.

Gogaya, manna gamin da zuwa ƙauyenku, bashi juna ninin farawa, saunawa, miye, kukida, wuƙa, wajja ke gaba ku kira ku karanta gaba ɗan ɗanoni tunani da ƙarifi jagora ne kawai.